Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Masanya-- musamman, eh, tunatarwa don tashi yin sallah domin ana yin bacci.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, nakan time, nakan yi ƙoƙari mu je aiki a kan lokaci domin gudanar da aiki a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Don haka zuwa aikinmu yawanci muna zuwa ƙarfe tara, a fara ƙarfe tara, a tafi hutu ƙarfe shaɗaya zuwa ƙarfe ɗaya a je a yi sallah, a ci abinci. Sannan kuma a tashi ƙarfe biyar. Don haka zuwa aiki a kan lokaci abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai baka dama ka yi ma duk lokaci ka yi ayyuka da dama wayanda za su amfanar da sauransu da dama.

Kana fi son zama birni ko ƙauye? Eh, gaskiya birni ya fi daɗin zama. Birni akwai al'amura, akwai activities da mutum zai gudanar, akwai abubuwa da dama da ake da su waɗanda ƙauye ba shi da su. Amma wani lokacin kuma ƙauye shima yana da nasa falalar. Duba da sha, za ka shaƙi iska mai daɗi, za a yi noma da dai sauransu da dama. Amma ni a ra'ayina gaskiya, duba da cewa a birni na tashi, na fi sha'awar in zauna a birni, sai dai ƙauye ka je da ziyara. Amma birni ya fi daɗi. Akwai kasuwanni, akwai wuraren shaƙatawa, akwai wuraren buɗe ido da dai sauransu da dama. Dan haka birni zan iya cewa ya fi ƙauye. Sai dai kuma waɗanda suka saba da ƙauye watakila su ƙauye ya fi musu daɗin zama. Duba da cewa a nan suka saba, a nan suka tashi, a nan suke rayuwarsu.

Kana yin wuta da itace? Toh, fa wannan tambayar in za'a iya cewa kana haɗa wuta da itace. Eh, gaskiya. A da ana yin girki da itace amma yanzu, sauƙi ya zo an fi yi da gawayi ko kuma gas. Duba da cewa itace, masana muhalli ma suna, suna cewa a taƙaita amfani da itace ko gawayi. Duba da cewa ana sare bishiyoyi kuma rashin bishiyoyi yana da illa ga muhalli. Sannan kuma gas ya fi daɗin amfani kawai. Kunnawa za ka yi, nan da na yi girkin ka ya da hu. Itace shi kuma za ka ga yana da hayaki. Wanda shi wannan hayaki abu ne wanda yake da cutarwa ga lafiyar ɗan adam. Don haka musamman girkin da bashi da yawa, bana amfani da itace, sai dai kuma in girki in ana yin biki ko suna ko wani taro ana yin amfani da itace. Amma kuma biki ko suna wanda ba a buƙatar taro da yawa, wato ainihin ko kuma girkin wanda bashi da yawa an fi yin amfani da itace, an fi yin amfani da gas.

Kana iya kunna wuta, eh ina iya kunna wuta da shana ko da lighter, idan zan yi girki da gawayi kenan ko kuma inda itace ne za a samu ko roba ko a shana a kunna wuta.

Kana fikicin tufafi? Eh, to gasiya ba zan iya cewa ba. Ni dai an canza tsarin wannan application ɗin, ba zan iya cewa ina fikicin tufafi.

Yaya kake jurewa zafi? Eh to zafi abu ne da ake kunna fanka ko AC domin samun sauƙi.

Wani launi bangonku yake? To launin bangonmu launi kala kala ne. Akwai ja, akwai fari, akwai baƙi, akwai kaloli daban daban kala kala kala. Akwai ja, akwai baƙi, akwai, akwai rawaya, akwai kore, akwai gasu nan dai kala kala.

Wane irin wasa ka fi so? Ina son wasan ƙwallon ƙafa, wasan bal, wasan, eh, ƙwallon kwando. Akwai dai wasanni kala kala da ake yin amfani da su domin gudanar da abubuwa kala kala. Akwai wasan ƙwallon ƙafa, wasan bal, wasan, ah, ah, swimming, akwai wasan, akwai dai wasa kala kala. Akwai wasan yar gala gala, akwai wasan yar carafke, akwai wasan ƴanta, akwai wasan, wasanni dai kala kala ana yinsu suna gudana kuma ana jin daɗinsu. Don haka muka yi wasa da juna yadda ya kamata. Don haka wasa yana da matuƙar amfani kuma yana ƙara nishaɗi da zaman lafiya da sauransu da dama. Muna yin wasa a lokacin da muna yara kuma muna jin daɗi sosai matuƙa da gaske.

Yaya kake jira a layi? To gaskiya nakan yi jira, ban fiye son yin jira a layi ba wannan yana mataƙar wahalar dani, don haka bana jira.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To zan iya cewa gaskiya ina amfani da wayata so-- da yawa a rana. Domin duba da cewa wayata takan yi mun ayyuka da dama. Kusan sai in ce ita ce ofis ina, na kan yi aikina da ita. Akwai aikin da nake yi kamar aikin jarida ne, aikin content na YouTube. Zan yi recording in tura wa ogana ayi uploading da sauransu. Sannan kuma wayata kusan zan iya cewa kusan kamar ita ce ƙawata wacce take ɗebe min kewa. Ina jin karatu da ita, ina ganin labarai da ita, ina sada zumunci da ita, don haka. Ba zan iya cewa ga adadin yadda nake amfani da wayata ba. Kusan kullum a ko da yaushe indai ba caji take yi ba ko bacci nake ba to na kan yi amfani da ita domin ina yin abubuwa da dama waɗanda suke taimako na. A rana ina yin amfani da ita matuƙa da gaske.

Kana sanya safa kullum? Eh gaskiya ban fiye sanya, bana sanya safa kullum ba amma idan lokacin sanyi ya kama, nakan sanya safa domin maganin sanyi.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa. Waƙoƙi kala kala ne. Akwai waƙoƙin Hausa, akwai waƙoƙin Turanci, akwai waƙoƙin Larabci da akwai waƙoƙin Fransanci, Gabanci da dai sauransu ya rurruka da dama. Wasu suna son waƙoƙin Turanci, wasu suna son na Larabci, wasu suna son na Turanci, wasu suna son na Hausa. Amma ni ina son waƙoƙi na Larabci, suna burge ni da yadda ake kalamai da zubin tsarin yadda ake waƙoƙin wannan gaskiya. Ina son shi. Bana rera waƙa gaskiya amma kuma nakan saurari waƙa, ba kullum ba.

Sau nawa kake goge, goga haƙora? To ain, ina goga haƙora mafi yawanci sau biyu, da safe da kuma da daddare. Sai dai wasu sukan goge haƙora su uku a rana. Goge haƙora yana da matuƙar muhimmanci domin tsaftace haƙora. Kuma haƙoran mutum za su kasance cikin tsafta, za su kasance cikin, wato, ainihin lafiya da dai sauransu ta dama. Wanda baya goge haƙora zai iya fuskantar rashin lafiyar haƙori sannan kuma bakin haƙorinsa zai riƙa, bakinsa zai riƙa wari. Wanda hakan bai kamata ba gaskiya.

Kana kunna kendir a gida? Gaskiya bana kunna kendir a gida, duba da cewa yanzu akwai fitilu wayanda suke caji, akwai kuma fitilu na solar. Sannan kuma in babu wannan, mukanyi amfani da fitilan waya. Gaskiya bana kunna kendir a gida, duba da cewa yanzu akwai fitilu wayanda suke caji, akwai kuma fitilu na solar. Gasliya zan dai iya cewa na dade ni ban ma ga kendir a rayuwata duba da cewa yanzu ba afiye yin amfani da shi lokacin amfaninsa ya wuce anfi amfani da fitilu masu caji ko na sola ko kuma fitilun waya, da dai sauransu da dama. Da yawa wayanda ake amfani da su domin haskaka gida, kuma bayan kendar wanda ya zama tsohon yayi.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske domin gudanar da al'amura na cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma farin ciki.

Kana zuwa gidan fim? To gaskiya ban fiye zuwa ba na zuwa gidan fim. Na kan kalli fim e ba so sai ba wani lokaci, lokaci zuwa lokaci a wayata.

Yaya kake gaishewa da mutane? To, nakan gaisa da mutane, musamman ko ma ƙota, ku'yan uwa da abokan arziki ta hanyar ziyartarsu, a gaisa, a yi wasa, a yi dariya da sauransu. Wani lokacin kuma nakan buga waya. Wasu lokutan kuma nakan yi sako ta hanyar chatting ko kuma WhatsApp ta yanar gizo domin gaisawa da ƴan uwa da abokan arziki. Da kuma, ko a yau ma na je na gaishe da ƴan uwa da abokan arziki. Akwai wata innar mu da ba ta da lafiya, aka kwantar da ita a asibiti. Mun je mun gaisheta, mun mata Allah ya sauwaƙe, mun kai mata lemu da kankana da dai sauran kayan marmari.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, to gaskiya, wani lokacin na kan kalli faɗuwar rana amma ba sosai ba. Sai dai idan sanyin ranar, eh, zafinta yayi sauƙi.

Menene abin sha da ka fi so? Gaskiya a duk cikn abin sha na fi son ruwa sai kuma shayi. Ban fiye son lemo ba, wato lemo ba ɓawo, lemon kwal ba ko kuma lemon roba gaskiya ban damu da shi ba. Shi ma na fi son wanda yake ba shi da gas amma ban fiye son wanda yake da gas ba. Sai dai ku, sai kuma wanda aka haɗa a gida kamar zoɓo ko ginger. Toban da wannan ma ni ban ma fiye damuwa da kayayyakin sha ba na zaƙi da sauransu. Na fi son kayan wato aihin ruwa ko shayi. A'a ina matuƙar son shayi gaskiya. A rana idan ban sha shayi ba bana jin daɗi gaskiya. Ina matuƙar son shayi. Duk a cikin kayan shayi shayi daga ruwa shayi shine na fi so a rayuwata gaskiya. Musamman shayin ya zama baƙi wanda aka haɗa da kayan haɗi. Eh to wannan yana min daɗi matuƙa da gaske.

Na fi son zama a kujera ko tabarma? Eh gaskiya ina son wani, ya danganta wani lokacin nakan zauna a kan kujera wani lokacin kuma nakan zauna a taburma. Ya danganta.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? To, gaskiya na shekara kusan biyar ina aikin jarida. Zan iya cewa na sami nasarori da dama. Gaskiya na koyi aiki, na goge, na fahimci baiwata kuma na yi amfani da baiwata ta hanyar da ta dace. Wannan gogewar da na yi a aikin jarida gaskiya ya taimaka mani matuƙa. Duba da cewa da na ajiye aiki, na samu wasu damammakin da zan yi wasu ayyukan daga gida waɗanda za su taimaka mun. Na samu, na samu, wato abun tasrifi da rayuwa. Ko a yau na karɓa albashi na wanda sakamakon ƙwarewa a aikin jarida ya sa na koyi aiki, na samu nasara na kuma saba da mutane, na kuma koyi darussan rayuwa. Na kuma samu na biya buƙatuna na rayuwa da dai sauransu da dama.

Wane irin fim kake son kallo? Gaskiya ni, a na fi son kallon fina-finai wayanda suka kasasance kamar fina-finan Larabawa, fina-finan Larabawan ma-- wayanda na tarihin ko annabawa ko kuma tarihin wasu mashahuran mutane waɗanda suka yi wa addinin Musulunci hidima domin, a, koyon darussa da kuma izina. Gaskiya, na kan kalli fim ɗin Hausa, na kan kuma kalli fim ɗin Amurka ko kuma fim ɗin Philippines wanda gaskiya yanzu zan yi cewa na rage kallonsu ba kamar da ba. Amma, a, kamar fina-finai kamar irin na Larabawa irin su Umar, su Ahmad bin Hanbal, su Haruna Rashid, su Fatih Andelus, wa inan fina-finan ina matuƙar son kallonsu domin koyon darasi na rayuwa da kuma kallon tarihin abin da ya faru a baya, sai kuma fina-finan nishaɗi irin waɗanda muka kalla kamar irin su fim ɗin Philippines da dai sauransu da dama.

Kana fison kofi ko shayi? To ni gaskiya zan iya cewa ban ma taɓa shan kofi ba gaskiya. Abinda na fi so ina son shayi. Musamman shayin da ya ji kayan haɗi aka sa mai citta da kanunfari, na'a na'a da dai sauransu. Ina son wannan shayin.

Menene lambarku mai albarka? To, bazan iya cewa ban fahimci wannan tambayar ba balle in ba da ansar da ta dace. To, gashi nan dai.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? To ana haɗuwa da abokan ciniki ta hanyoyi da dama kamar waɗanda kuke, eh, zaune a unguwa tare da su ko kuma ta hanyar yanar gizo kuma ta hanyar 'yan uwa da abokan arziki da dai sauransu da dama. Akwai hanyoyin abokan, akwai hanyoyin haɗuwa da abokan ciniki da dama da dama.

Kana rubuta kashe kuɗi a aiki? To ni dai wannan tambayar zan iya cewa ban fahimce ta ba balle na bada amsar da ta dace. Sai dai zan iya cewa ina kashe kuɗi ko yau na ma na samu kuɗi kuma zan kashe.

Kana sa uniform a wurin aiki to? Ai akwai aikan da ake saka uniform, kamar aikin damara, aikin soja, aikin ɗan sanda, immigration, eh civil defense da sauran su. Akwai kuma aikin asibiti na likita, nurses da dama. Ni aikina aikin jarida ne don haka bana sa uniform. Ina sa kayana wa'inda nake amfani da su a gida inji gurin aiki da su.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Gaskiya ne a yanzu ban san me yasa ba, abin da yafi bani nishaɗi shine sauraron wa'azi. Sannan kuma nakan kalli wayata in yi kallace-kallace, wannan ma yana bani nishaɗi, sai kuma hira da ƴan uwa da abokan arziki da sauransu daga.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To ina amfani da sabulun Irish Spring. To kwana biyu ma bana amfani da shi amma a yanzu ina amfani da aikin sabulun Fresh Glow kuma ina jin daɗin amfani da shi. Mutuka yana gyara min fata.

Nawa ruwa kake sha kullum? To wannan tambayar kamata yayi ta kasance a ce ledar ruwa nawa kake sha a kullum. Ba zan iya cewa ga adadin ledar ruwa da nake sha a kullum ba, ni dai kawai idan na ji koshin ruwa zan sha ruwa. Sai dai likitoci suna cewa ya kamata mutum ya sha ledar ruwa, inaga biyar ne ko takwas? To idan ma goma ta kama mutum zai sha, zai sha.

Nawa takalma kake da su? To a halin yanzu dai takalma na zan iya cewa kwaya biyu ne wanda nake burin a nan gaba gaskiya zanyi takalma kamata yayi a ce mutin yana da takalma kaman guda goma ko guda bakwai wa'inda za a rika amfani dasu yau a sa, gobe a sa, jibi a sa ba tare da an maimaita ba kuma hakan zai sa su samu ƙarƙo.

Yaya kuke ta aiki tare da ƙungiyar? To ba zan ni ita ma wannan tambayar ban, faiminci inda ta dosa ba wace ƙungiya ake nufi. To ƙungiya, ƙungiyoyi suna da yawa.

Kana cin tafarnuwa? Eh tabbas ina cin tafarnuwa idan a girki ma ban sa tafarnuwa ba bana jin girkin ya yi muntaz. Tafarnuwa tana kashe ƙarni, tana da amfani sosai matuƙa da gaske a girki. Don haka ina, ina amfani da tafarnuwa domin ɗanɗanon girki kuma masana kiwon lafiya ma sun ce tafarnuwa tana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam. Kuma tana maganin sanyi, tana yin magunguna da dama da yawa waɗanda suke addabar ɗan adam.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Eh gaskiya nafi son kayan gishiri. Ina son fara, ina son miya mai daɗi. Ban fiya, ban damu da kayan zaƙi ba gaskiya. Dan ni a zaƙi ma in ka ɗauke shayi, gaskiya ban damu da zaƙi sosai ba. Nafison kayan gishiri kamar irin su nama, a-a-a abinci mai daɗi da dai sauran su.

Yaushe kake kwana kullum? To nakan kwanta wani lokacin ƙarfe sha ɗaya sha biyu har zuwa ƙarfe biyu. Nakan kai ka wani lokacin banyi bacci ba. Da dai sauransu.

Wane irin burodi kake fi so? To ina son burodi mai yanka-yanka, kaman akwai wani burodi grind. Ina son kuma burodi wanda shima ba miyan kayan ka ba. Dudde burodin da na samu ina so.

Kana san yi tabarau? Eh, gaskiya ina san yi tabarau amma ba ko da yaushe ba. Duba da cewa a yanzu gani na yana ɗin samun matsala. Don haka na yanke shawarar zan je in ga likita domin ya yi mun tabarau. Tabaran da zai taimaka mun wajen rage mani hasken fitila domin yin karatu.